Umm jadawalin aikinmu yana da yawa gaskiya. Mu uku ne a wurin aikinmu. Muna jadad ɗara wa ƙashi uku. Wannan in ya matsu da safe, mu saɗa ƙashi bakwai zuwa sha biyu, sai wani ya amso shi daga sha biyu zuwa, umm, wani ɗaya ko shida sai ya amso shi sannan wani kuma daga sha biyu, eh shida sai ya kai sha biyu na dare. To haka muke inda a kasuwa aikinmu.